Eh ina wanke tufafina irin su uku, su huɗu haka ko kuma watana har su biyar ma. Saboda gaskiya ni mutum ne wanda bana son datti haka da yawa. Wannan in ga komai fes fes aka kayana, in gan su fes fes, liyafar tsafta yafi yi ma'ana. Amma in zo in ga kayana babu tsaftan nan, abubuwa gaskiya basa kyau. Kuma babu wani ma'ana gaskiya irin wannan abu. Amma in su samu ka zo ka ga kayan ka tsab tsaf, in ka zo ka ga kayan ka tufafen ka suna da kyau, to tufafen ka shi ke nan an gama. Gaskiya nakan wanke tufafina su uku, su uku ma gaskiya nake yawan wanke tufafina. In nayi wanke farko, in ƙara yin wanki na biyu, in ƙara yin wanki na uku. Saboda himma abun cin in ga kaya sun fita ne da kyau, in ga komai da komai suna nunawa da kyau, in ga komai ya fita ƙyal ƙyal, ban son in zo in ga tufafi, tufafi bai fita wai bai fes sinaba gaskiya. In tufafi bai fes sinaba duk wasu abubuwa ne, amma idan tufafi ya fes, ya fita ƙyal, ba alamar datti, babu alamar wasu abu, haƙar marar amfani yake da shi ba. Shi yasa nake wanke tufafina su uku. In na zo wanke su uku nanema, sai sannan ke yawan siyan. Abin da zan wanke kayan da yawa irin omo sosai haka, na gode.